Eh na iya busa tsaki, domin tsaki yana da kyau busa shi kuma yana da kyau iska na hurawa datti a cikin tsaki kuma yana fita yana haske yana da kyau kwarai da gaske.

Ina so in ziyarci asibiti domin a asibiti in ka ziyarci asibiti ka ga abun al'ajabi mutane masu cuta kala kala suna fama da jiki. Nakan ziyarce su in gaishe su, in ba su kuɗin magani, inyi musu kyautan abinci ma.

Eh, nakan iya ba da barkwanci domin ba ko ya zo gidanka. Dole ka karɓe shi da hannu biyu, ka marabce shi da hannu biyu, ka ba shi ruwan sha, ka ba shi wajen zama, ya huta domin barkwanci ya zo yi.

Kwarai da gaske na kan yi kiran bidiyo da wanda mu ke yin magana. Mu na kallon junan mu a waya ta kiran bidiyo, mu na kallon fuska, mu na hira, mu na dariya. Bidiyo ya na sa mu yi kusance da junan mu.

Irin waya da nake amfani da shi shine irin waya na zamani wanda ake kiranshi da suna Samsung Galaxy. Wannan wayan tawa yana da ƙarfi, yana da kyau, yana da murya, yana da na'urar ɗaukan hoto da na bidiyo mai kyau sosai sosai.

Wane irin kiɗa nafi so? Ina son irin kiɗa na zamani wanda ake wake-wake, ana buga ganguna, ana amfani da falle-falle da fai-fai masu daɗi da su, abun rawa, abun busawa.

Abun da na ke yi da safiya lokacin da na farka shine abu na fari na kan yi addu'a in gode ma Allah Ubangiji ta'ala da ya kawo mu sanyi safiya kuma daga baya sai in tashi in wanke fuska na, in wanke baki na.

Na fi son tufafin auduga akan na siliki. Domin tufafin auduga yana da laushi, yana da kyau, yana da kyau a jiki in ka saka baya kawo zufa, jikinka zai zauna daidai a cikin rigar auduga akan siliki.

Ba na shan ruwa mai sanyi domin yana kawo illa, cututtuka daban-daban, ciwon tari, ciwon kirji da sanyi. Shi ya sa ba na son in sha ruwan sanyi.

Kwarai da gaske na kan yi tafiya da sauri. Ba ɓata lokaci domin ya kan taimake ni inna yi tafiya da sauri. Duk inda zan je, zan je da sauri. In kalmala duk abin da nake so in yi da sauri kuma in dawo da sauri in samu biyan bukata.

Nakan shaƙata a lokacin hutu da abokanai na abokanan arziƙi. Nakan kira su mu fita mu zagaya, muje mu samu wajen cin abinci, mu zauna mu siya abinci da su lemun kwalba mu shaƙata.

Kwarai da gaske nakan yi aiki a bayan lokaci, kaman idan aiki yayi mana yawa a ofishi muna ƙarin lokaci domin mu zauna mu gama aikin domin gobe in mun dawo za mu fara sabo ne ba na da ba.

Jin hayaniya fa ba shi da daɗi kuma ba shi da kyau. Kwanciyar hankali ya fi duka hayaniyan da zai tashi ya kama mutane bala'i, ya kama mutane tashin hankali. Hayaniya wallahi bai da daɗi bai da kyau.

Ba na rera wa ka a lokacin da na ke wanka. Domin kana rera wa ka a wajen wanka ba shi da amfani kuma ba shi da kyau. Domin ba zai sa ka kan natsu ka wanke jikinka da soso da sabulu ba. Amma ka zauna shiru ka wanke dattin jikinka sosai sosai.

Kwarai da gaske na iya ɗinka tufafi domin sana'an ɗinkin tufafi shine na koya. Ɗinkin tufafi tana nan da ma'ana, tana nan da rufa asiri, tana nan kuma da ba ni kuɗi in samu abinci.

Ba na sanya bel kullum a jikina, domin a cikin wanda da nake sawa ba duka kayan bane aka yi musu gidan bel. Akwai wasu wanduna na da mai igiyan ta zurge, ba bel bane, an sa mashi igiya ne sai in ja, sai in ɗaura wandona da shi.

Dole mu jure a zafi domin ba sarki sai Allah. Kome lokaci ne a lokacin zafi dole mu jure kuma mu buɗe taga, mu bar ƙofa a buɗe da taga iska ya dinga shiga kuma in muna da wuta lantarki sai mu kunna fanka ya dinga hura mu.

Nakan ba da shawara sosai a wajen aiki domin aiki ya ci gaba, domin a gane aiki, a yi zaman tare, domin a yi zauna, a yi wannan aiki, domin a samu hikima.

Bikin ranar haihuwan mu wallahi abu mai kyau. Abin farin ciki an haihu mana yaro a gidan mu muna biki ne sosai. Ana ciyeciyen abinci, ana shaye shayen lemu, dangi suna zuwa suna gaida mu.

Kwarai dagaske ina bada shawara a wajen aiki. Domin shawarawa wajen aiki shine zai taimake mu muyi zaman tare da abokan ayyukan mu kuma zamu samu cigaba. Domin amfana da shawara mekyau a wajen aiki.

Mukan yi taro a mako sau ɗaya, ranar Litinin, in mun je ofishin mu wajen aiki, sai manyan mu za su tara mu su ba mu gargaɗi su yi mana magana yadda aikin zai fara gudana a cikin wannan sati, domin mu samu salama.

Kayan aikin da muke amfani da su shine muna amfani da keken ɗinki wajen ɗinka riguna ma jama'a. Muna da almakashi, muna da igiyan gwada jikin mutane. Muna nan da su allura da zare na aikin mu.

Nakan je wur- wurare da wuri domin in samu biyan bukata, in samu yin abun da nake so in yi da wuri, domin in naje na dawo sai in huta. Ba wani damuwa, ba wani zazzabi.

Nakan yi amfani da tsintsiyan ciyawa domin shine yake share min ɗaki da kyau. Yakan share duka ƙasa, duka kura. Ko wani lungu in na sa tsintsiyan ciyawa na gargajiya yana yin shara da kyau da kyau, yana fid da datti sosai sosai.

Eh ƙwarai dagaske nakan yi karatu kafin in kwana. Nakan ɗauki littattafai daban daban da littattafan ibada sai in karanta su kafin nan inyi bacci. In ga duk abun da ya kamata in karanta zan karanta su aya.

Nakan inganta ayyukana yadda ba zai bani wahala ba, yadda ba zan gaji ba, yadda jikina ba zai tsami ba, yadda zan yi aikin a cikin daɗi, a cikin ƙarfi kuma in gama shi lafiya da babu damuwa, ba wani matsala.

Kwarai da gaske na kan yi amfani da sauro net domin yana kiyaye ni da cizon sauro da kuma zai kiyaye ni da zazzaɓi da kuma zan yi bacci a sauro net da kyau ba zan ji kowane damuwa ba.

Yadda nake magance damuwa a wurin aiki shine mukan haɗa kai dukkan mu ma'aikata muyi ayuka wanda ba mu iya yi ba, sai mu ba junan mu shawara sai mu tattauna yadda za muyi aiki kuma aiki ya ba mu fasiha.

Kwarai da gaske ina da dabara a gida. Wannan dabaran shine ke taimake ni, in ajiye gidana da kyau, da ba zan samu tashin hankali a gida ba, da ba zan samu masifa ba, da kuma ba zan yi faɗa da kowa ba. Domin wannan dabara abun mutunci ne da amfani.

Na so na fi son kujera a ɗaki, domin kujera kana da kujera a ɗaki in ka samu baƙo, baƙo zai samu wajen da zai zauna ya huta a kan kujera. Domin kujera yana da mu na yana da amfani sosai.

Kwarai, dagaske ina shan madara. Domin madara na da daɗi, madara na ƙara ƙarfi. Madara yana da kyau. Madara abinci ne mai kyau, yana gina jiki, yana sa mutum yayi armanshi kuma mutum yayi kyau.

Babu, bana ƙetare ƙafafu a lokacin zama. Domin an gaya mana cewa ƙetare ƙafafu a lokacin zama ba shi da kyau. Don haka mun girma mun sani cewa ƙetare ƙafafu lokacin zama bai da kyau kuma bai da amfani.

Nakan ci tuwo na da hannu ba da loka da ba da cokali ba. Domin abin da aka koya mana kenan mu dinga cin abinci da hannun mu. Za mu wanke hannu da kyau kafin nan mu fara cin abinci da shi.

Abin da nakeyi dunni sha'i shine ina tattara 'yan uwana mu zauna tare, muyi ta labarbaru kala-kala, musanda muwan junan mu, mu ba junan mu shawarwari yadda rayuwar mu zai kyau komin domin mu ji nishaɗi.

Eh dole in kulle ƙofa kullum because don yau da gobe sai Allah. Domin abubuwa da suke shigan gidajen mutum a wannan lokacin ba su da kyau. In ba a kulle ƙofa ba maciji zai iya shiga, kunama zai iya shiga, har ɓarawo ma zai iya shiga. Amman in an kulle ƙofa, ba su da ƴanci, ba su da izini.